Yaya nake jagorantar mutane? Ina jagorantar mutane akan gaskiya, tsoron Allah, adalci da kuma hikima. Ina jagorantar mutane akan tunawa da cewa amana ce aka ɗora mana ta jagorantar mutane. Kuma duk abin da na aikata, na yi imani da cewa rana alqiyama Allah zai mani hukunci a kai. Adalci wajibi ne in gudanar da adalci a tsakanin mutanen da nake jagoranta. Mata ne ko maza, yara ne ko manya, dattijai ne ko kuma tsofaffi. Wannan ya zama wajibi a gare ni in gudanar da adalci sannan kuma in gudanar da aiki tsakani da Allah. Kamar yadda nake aiki a hukumar rundunar kiyaye haɗura ta ƙasa, Federal Road Safety korporation Nigeria. Ina jagorantar mutane akan ƙa'ida yadda doka ta shimfiɗa domin tabbatar da adalci ga kowa. Farko nakan yi amfani da takardu da fayil fayil waɗanda doka ta tanadar wata ƙafa doka ta ita wannan hukumar. Ina iya ƙoƙari na in tabbatar da cewa na ba kowa haƙƙinsa kamar yadda doka ta tanadar. Idan abin da ya shafi tallafen abinci ne, tallafen abinci kamar shinkafa, wake, doya, dankali da kuma ƙwai to za'a raba shi daidai da daidai akan gaskiya da riƙon amana da kuma adalci. Haka idan yi abin da ya shafi horaswa ne ta ma'aikata, da kan yi amfani da damar da Allah ya ba ni na jagorantar. Kuma abokan arziki. Haka kuma idan abin da ya shafi jan kunne ne, to ina ja masu kunne a gaba ɗaya ba tare da nuna banbanci ba kuma ba tare da ware wani bangare in ba tabbatun wanda bangare ba. Haka kuma idan abin da ya shafi abin da za'a ladabtar ne ko kuma a tsawatar ko a ba da shawara, na kan ladabtar da su ko ba su shawara ko kuma a tsawatar da su a lokaci ɗaya ba tare da wata matsala ba. Haka kuma idan abin da ya shafi kyauta ne dai ina jagorantar mutane, ina ba su kyauta daidai da daidai ba tare da nuna fifiko akan kowa ba. Wannan shi zai taimaka mani domin samun daidaito a tsakanina da jama'a. A takaice babu shakka jagorantar mutane abu ne mai kyau wanda yake da buƙatar a yi amfani da ilimi, hikima, tsoron Allah, adalci da kuma sanin yakamata domin gudanar da jagorancin da aka ɗora maka. Kuma ina da tabbacin cewa yanda na yi, haka za a yi min. So yana da kyau in jagoranci mutane ta hanya daidai yanda addini da al'ada da kuma dokar aiki ta ƙafa. Domin ni ma ina da tabbacin cewa wata rana wayensu za su mulke ni. Kuma idan ba su ma adalci ba ko kuma ba su jagorance ni a kan tsari, gaskiya da riƙon amana ba, so ba zan ji dadin rayuwata ba. A takaice a cikin kammalawa ina jagorantar mutane da gaskiya, ilimi, fasaha, hikima, tsoron Allah da kuma sanin yakamata.

So nawa nake share ƙura? Ina share ƙura da dama. Idan na tashi da safe, farkon abin da nake yi a ɗakina, zan share ƙura a kan takarduna da fayil-fayil, da teburina haka da firij. Abin da ya shafi takalmina, nakan share ƙura. Haka ma nakan share ƙura a kan gado. Wani lokaci fanka ko kuma bango na a ɗaki ina share ƙura idan na fahimci cewa ƙuran ta hau kanshi sosai. So a cikin ɗaki bana da takamaiman adadin da nake yi. Ina share ƙura duk lokacin da naga ƙura ta yi to nakan share ta. Haka kuma a ofis. Idan na fahimci cewa ofis dina ya yi ƙura, su basai na jira masinja ko kuma mai kula da ɗaki ya zo ya share min ba, ina sharewa da kaina. Idan na fita misalin ƙarfe bakwai, idan mai kula man da ofishi bai shigo ba, to zan yi amfani da wannan dama sai in je in sayi abin share ƙura, in share shi a ofishina ba tare da wata matsala ba. Haka kuma idan a takalmi ne ina tafiya naga takalmina ya yi ƙura ko kuma wando na, zan tsaya in gyara shi kafin in shiga cikin mutane. A takaice dai share ƙura ina yin shi amma bana da adadin da nake iya cewa ina yin shi. Amma ina yin shi ne a kan hikima, a kan tsanaki, a kan aminci, a kan adalci domin bana son a shigo ɗakina ko kuma ofishina a samu ƙura. Haka kuma a kan abin hawa na. Idan naga ya yi ƙura mota na ko mashin ina sharewa akai akai. Barin ƙura a cikin mota ko a kan mashin yana kawo damuwa ga lafiyar abin hawa. Haka kuma ina share ƙura a wayana idan na fahimci cewa wayana na hannu da nake amfani da shi ya yi ƙura.

Me nake ji ranar biyan albashi? Ranar biyan albashi rana ce wadda take sakani alfahari, nishaɗi da kuma daɗaɗa rayuwa. Domin rana ce wadda nake zaunawa in gabatar da watto jadawali da nayi, na saye ko kuma na kashe kuɗi da zanyi a wannan wata. Farko ina farawa da jadawalin abinci. Daga abinci zan tafi in saya kayan masarufi. Abincin da na kamata in saya nakan sayi shinkafa, doya, dankalin turawa, dankalin hausa. Ina siyan wake, ina siyan shinkafa, haka kuma ina siyan taliya, ina siyan macaroni, sai abin da ya shafi kayan wanke wanke na yara da kuma na manya. Ina siyan sabulu, ina siyan kayan kwalliya, sannan kuma ina siyan gazal, janbaki, man shafawa da turare da sauran abubuwa. Haka kuma wani lokaci nakan biya kuɗin makaranta na yara wato school fees. Ranar albashi na kan yi wannan aiki ko kuma in ware wani kaso daga ciki, in ajiye zuwa lokacin da za su tafi makaranta sai in tafi da su. Haka kuma ranar biyan albashi ina ji, a daɗin in je inda zan sayi nama ko kifi ko fara a kasuwa domin in kawo shi gida a dafa don amfanin iyali da kuma ƴara. Haka kuma a ranar albashi ina amfani da ita in yi ina farin ciki ta yanda nake siyan kayayyakin miya kama daga tumatur, albasa, ogun, tattasai da kuma tarugu. Wannan tsari yana taimaka min ta yanda bazan manta da wani abu ba. Ko da albashin ya rage to zai kasance lalura ta duka na kammala ta. Hau kuma rana ce da nake farin cikin zab tare wani kaso daga cikin albashina. Ina ajiyeshi a matsayin retirement savings dina. Haka kuma ina amfani da shi matuƙa sosai wurin ɗiba makamashi domin a sawo shi a tabbatar da cewa akwai gas a gaskuka, akwai gawayi kuma an sayo icce domin a ranar albashi duka ake yin wannan aiki. A takaice ranar albashi rana ce mai muhimmanci garan idan aka biya albashi nakan yi farin ciki, nakan ji daɗi sannan kuma nakan samu kwanciyar hankali da natsuwa domin in gabatar da daftarin kuɗina na wannan watan, in sayi abubuwan da ya kamata a saye ba tare an samu matsala ba ko kuma cewa an biyo ka bashi wani wata ka biya.

Menene mafi muhimmanci a kasuwanci? Mafi muhimmanci a kasuwanci a wurina shine a riƙe gaskiya, riƙon amana da kuma adalci. Idan zan tafi kasuwa in siyo kaya, idan kayan abinci ne ina tabbatar da cewa na siyo abinci wanda yake mai inganci kuma na siyo abinci wanda yake ba mai tsada ba kuma na siyo abinci wanda zai ishe ni har zuwa ƙarshen wata. Babban abin muhimmanci shine in tabbatar da cewa abincin nan da zan siyo yana da kyau kuma yana da araha. Na biyu, kasuwanci muhimmanci a wurina shine kasuwancin da aka yi shi da gaskiya da kuma adalci da tsoron Allah. Idan na shiga kasuwa zan sayi ko kuma zan sayar, kamar idan zan sayen tufafi kama daga nawa, na maɗakina, na yarana, haka kuma na ƴan uwana da kuma maƙota. Ina amfani da wannan domin in tabbatar da cewa tsoron Allah shine babban rukuni kuma mafi muhimmanci a wurina. Sannan ina amfani da kasuwanchi ko kuma in siyo mai da sauran kayan girki idan na shiga kasuwa idan naka shiga kasuwa ina girmamawa zuwa ga mai saida kayan yara ɗin ko kuma zannuwa na mata ko shadda ko atampa ko kuma abin da ya shafi takalmi, ƴan kunne da gazar. Haka idan na shiga kasuwa ta shago ko na cikin unguwa ko kuma kasuwa ina ma- kasuwan burni duk inda na tafi na samu kaina. Haka nake son in samu abu mafi muhimmanci a kasuwanci shine gaskiya, adalchi, riƙon amana da kuma hikima da kuma girmamawa zuwa ga abokinci niki ba tare da ƙuntatawa ko kuma cutarwa ba.

Ya, nake bayar da ra'ayi a aiki. Ina bayar da ra'ayi aiki akan hikima, gaskiya da kuma ilimi. Idan na fahimci cewa akwai ra'ayi wanda ya saba ma ka'idar aiki, ina ba da shi akan fahimta da kuma girmama juna. Da farko, zan tabbatar da cewa ra'ayin da zan ba da bai saba ma ka'ida ta aiki ba. Idan ra'ayi ne wanda ake son a ba da na gaba ɗaya, zan tashi a gaban mutane in ba da jawabi akan ra'ayina akan wani aiki da nake son a gudanar. A matsayina na jami'i kuma wanda yake shugaba ne na sashen yima ababen hawa rajista a hukumar rundunar kiyaye hadura ta ƙasa reshen jihar Kebbi. Ina amfani da rubutu ko kuma aika da saƙo ko in gabatar da shawara ta file file domin in tabbatar da cewa ra'ayina ya samu dogaro da kuma goyon baya daga abin da ya shafi dokokinmu da kuma takardu na ƙa'idar aikinmu. Haka idan kuma ra'ayi ne wanda ake so a faɗi a keɓance ba tare da jama'a ba, nakan je in zauna in sami shugaba in faɗa masa ra'ayina akan wani abu. Misali, idan wata hanya ce wadda ake yawan samun cunkoso ko kuma ake samun haɗari akan hanya so, nakan ba da shawara cewa ya kamata a samu jami'ai a ajiye su ko da guda biyu ne da safe, da rana kuma mutum biyu da uku da marece kuma jami'ai biyu. Inda za a ba, ra'ayi ne na ƙaran kai. Na ba ra'ayi ne wanda ya samu dogaro da kuma goyon baya daga manyan littafai na aikinmu, da kasaidu da takardu da kuma file file da saƙonni da maƙaloli wa'anda aka aiko daga headquater Abuja domin a tabbatar da cewa an gudanar da aiki cikin gaskiya da riƙon amana da kuma adalci da tsoron Allah. A takaice, ina ba da ra'ayina a cikin girmamawa da ilimi, da hikima da basira. Idan ra'ayin ya samu karɓuwa, sai in yi godiya in wuce. Idan kuma bai samu karɓuwa ba, to zan ƙyale. Wata rana zan ƙara fahimtar da su kila su fahimci cewa ra'ayina shine ra'ayi mai kyau.

Ka iya rera waƙa? Eh, ina iya rera waƙa, musamman waƙa irin wannan namu na gargajiya na ƙasar Hausa wanda Dr. Mamman Shata ko kuma Alhaji Musa ɗanƙwairo Maradin suka gabatar. Rera waƙa a wurina bana ɗauke shi a matsayin sana'a bane sai na ɗauke shi a matsayin hanya ta nishaɗi wadda nake sakani farin ciki da kuma annashuwa. Haka waƙoƙin Larabawa irin na mai shari Al-Afasi ina matuƙar iya rera su domin in samu nishaɗi da kuma natsuwa a cikin zuciyata. Haka irin su waƙoƙi na Nancy, waƙa irin ta Zimbixa da kuma waƙa irin ta Maher Maƙali, iri-irin waɗannan waƙoƙi na Larabawa, waƙoƙi na addini ina iya rera su ko a wurin wanka ko ina tafiya ni kaɗai ko kuma lokacin wani taro ko kuma ina a kan layi mai mako in yi ta jira kuma wurin da yake ba'a taɓa waya to zan rera waƙa a cikin zuciyata wadda nake kwaikwayo domin bana son in tsaya a cikin layi ina jira abin da zai kasance, zai zama ɓata lokaci ko kuma ɓata rayuwa ba tare da an samu abin da ake so ba. A takaice ina iya rera waƙa amma kuma bana iya ƙirƙiran waƙa. Sai dai in yi kwaikwayo ko kuma in maimaita abin da mawaƙa suka yi waƙa ko kuma suka rera ni kuma sai ayi amfani da wannan damar in rera shi lokacin da nake cikin damuwa ko kuma lokacin da nake son in saka kaina cikin farin ciki.

Wane launi labulen mu suke? Labule mu fari ne ba fari sosai ba kuma yana da tsari na kore da kuma ja a jikin shi. Wannan launi ne wanda yake taimakawa, domin ɗakina ya kasance cikin yanayi mai kyau da kuma amfani. Domin labulen taga da na ƙofa da nake amfani da su, duka wannan kala ce suke amfana da shi. Kasancewa ta mutum wanda idan na fita aiki bana dawowa sai dare, shi ya sa nayi ƙoƙari na samu kalan labule wanda yake ɓoye datti, wanda ke kasancewa ina wanke labule na a ƙarshen mako ne kaɗai. Wani lokaci kuma a ƙarshen wata da omo ko kuma da sabulu domin in tabbatar da cewa ɗakina yana cikin tsafta kuma ina samun iska mai gansarwa kuma mai daɗin gaske. To labule na yana da kala wadda take mai ɗaukar hankali ba sosai ba wadda take, kuma tana ƙawata ido mai kallo ya ji sha'awan shi ko kuma ya birge shi. Irin wayanan labulen yan ina alfahari da su, shi ya sa launin labule na na samu mai kyau wanda yake zai girmama baƙo, zai kuma saya hikima sannan da ilimi da kuma sanin ya kamata a wurin sabunta su a cikin ɗaki ko kuma a cikin falo inda ake taran baƙi.

Wane irin ƙasa gidanmu yake da shi? Gidanmu yana da ƙasa ba mai yashi ba kuma ba ƙasa mai ruwa ro ba. Sannan a gidanmu akwai gefen da ba ƙasa ba ne, siminti ne aka shafa wani gefe kuma an shafa tiles domin ya danganta daga gefen. A tsakiya akwai inda ake shirya kayan lambu na gida. Wannan ƙasa ne, shine wanda yake jajaja kuma hadeda. Takin dabbobi a cikinta akwai gefe wanda aka sa ƙananan fure na fulawa wanda ake saka mashi ruwa kowane safiya da kuma yamma. Wannan kuma baƙi ne sosai domin tabbatar da ado da kuma ƙawa ta gidanmu. Sannan kuma akwai gefen da ba ƙasa ba ne, an sa interlock ne inda ake ajiye motoci domin guje war mota ta ƙi tashi ko ta lalace lokacin saukar ruwan sama. A taƙaice gidanmu muna da launin ƙasa, irin ƙasa guda uku. Abun da ya shafi baƙi, wani wuri fari, wani wuri kuma ba ƙasa ba ne, siminti ne. Wani wuri kuma interlock ne aka saka domin a ƙawata gida kuma ayi mashi ado ta yanda idan baƙi suka zo ko kuma su masu gidan su kakalla za su ji daɗi, su yi farin ciki kuma su samu natsuwa domin ya ƙara danƙon zumunci da kuma sha'awa ga wanda ya ziyarci gidan nan.

Ina karatu kafin kwana? Eh, ina karatu kafin kwana. Musamman karatu abin da ya shafi na addini da rayuwa. Saboda lokaci ne wanda nake samun natsuwa bayan na dawo daga aiki. Na ci abinci, na gaji kafin in kwanta. Ina karanta littafi da kuma addu'o'i domin neman tsari. Akan Allah Ubangiji ya tada mu lafiya kuma ya bamu alkhairi. Dake cikin dare da kare mu kuma daga sharin dake cikin dare. Wani dabi'a na samu ta ne daga gida. Iyaye na na tarar suna karatu da daddare haka ni ma na fara tun ina yaro ƙarami. Har zuwa yanzu ina karanta littafi kafin kwana. Haka kuma na koyar da yarana da kuma matata. Dukansu suna karantun littafi kafin kwana wanda yake abu ne me muhimmanci, kuma abu ne me kyau da na koya tun ina ƙarami. Karanta littafi kafin kwana abu ne mai kyau amma ya kamata ace anyi shi a kan tsari, a kan hikima da kuma sanin. Ya kamata don gudun kada lokaci ya ƙure mutum bai samu ya kwanta da wuri ba. Kuma daga baya ace bai tashi ya shirya zuwa wurin aiki ba. Ina karatu kafin kwana ne a kan hikima saboda in tashi da wuri in tafi wurin aiki idan gari ya waye, ba tare da ɓata lokaci ba.

Yaya unguwarmu take? Unguwarmu unguwa ce ta matsakaita. Mutane su ba talakawa ba kuma su ba masu kuɗi ba, kuma tsarin unguwa ne wandan da babu hayaniya a cikinsa. Sannan kuma tsari ne ta yanda ake da tarbiyya tsakanin maƙwabta kuma yara suna bin abin da manya suka ba su shawara kuma suna zuwa makaranta. Idan ka ga yaro ya yi ba dai-dai ba muna tsawata mashi. Unguwarmu tana da tsari mai kyau ta yanda muka haɗa kai ba tare da nuna bambancin addini ko kabila ba, ta yanda idan wani ɓata gari ya shigo a unguwa ko wani ɓarawo ko mugu ana haɗa kai ayi maganin shi. Wannan unguwa ta mu unguwa ce mai kyau mai tsari. Sannan kuma ana fahimtar juna. Idan wata buƙata ta taimakawa juna ta fito ta shawara ko ta kuɗi ko ta ƙarfi, ana haɗa kai domin a taimaki juna. Kuma wannan tsari a unguwar mu mun taso munayin shi saboda gidaje ne ba masu tsayi ba, gidaje ne matsakaitan gidaje sannan kuma ba masu kuɗi bane, ba talakawa bane. Abin ban sha'awa daga cikin abin wannan shine yanda muke hadduwa tare da juna, ace abinci kuma a ba da juna shawara. Idan aka fahimci cewa mutum yana buƙatar a bashi shawara.